Kusan dukkanin malamai zan iya cewa ina sonsu. Idan har ka cika sharaɗi, na kasancewa malami. Saboda malami ana tunanin samun ka, ka kasance mai faɗar gaskiya da kuma kai ɗin aikata gaskiyar a karan kanka. To matuƙar malami ya kasance ya cika waɗannan sharudɗa, to zan iya lissafa shi a cikin malaman da na fi so. Amma ga waƴanda zan ce na fi sauraro. A halin yanzu zan iya cewa Marigayi Muhammad Awwal Albani, saboda maganganunsa suna ƙarfafa gwuiwa baya ga samun ilimi na addini. Har ma ga samar da fikira da kuma zurfin tunani da kuma samarwa matasa mafita a ɓangaren sana'o'i, yin karatu da kuma jajircewa. Baya ga shi akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam. Sannan kuma ina sauraron wa'azin Abubakar Mahmud Gumi, shi kuma mafi akasari ina saurararsa ne domin samun hikima. Saboda yanayin da'awar da ya kawo da kuma lokacin da ya yi ta. Waƴanda yake wa da'awar mafi akasari sababbi ne ga shiga wannan ko kuma in ce sababbi ne ga samun irin waƴannan fatawa fatawoyi. To yanayin tambayoyin sai idan mutum yana da haƙurin jurewa ne zai iya jurewa har ma ya amsa tambayar da akai masa. A sannan kuma sauraron wa'azinsa yakan tuna mun da lokacin da mahaifina yake sauraren shi ma wa'azinsa musamman a lokutan azumi ko kuma idan dare ya yi a lokacin da Rediyo Kaduna sukan sanya wa'azinsa. Idan ina sauraro nakan ji kamar muna tare da shi ne muna saurara a wannan lokaci.

Hawa matakala ko kuma lift ya danganta da yanayin wajen. Idan har waje ya kasance wuri ne mai tudu, so yin amfani da lift zai fi zama cikin sauƙi da kwanciyar hankali da kuma ya kasance mutum ya isa inda yake so ya isa cikin kwanciyar hankali. Amma idan wurin ba kuma wuri ne mai tudu ba, so yin amfani da matakala yakan zama, ah, abun nishaɗi saboda, ah, ko banza za ka ƙara motsa gaɓan ka. Saboda tafiya da kuma hawa matakala ya kasa-- ya kasance abu ne mabambanci. Wannan yanayin da ake ɗagawa da kuma sauke ƙafar ka ya bambanta da idan tafiya ce da kuma ta hawa matakala. So kowanne yana, aah, da amfani da kuma yanayin sanda nake masa da kuma inda na fi amfani da shi.

Eh sosai kuwa, tuƙa mota saboda koyon tafiye tafiye daga wannan wuri zuwa wannan wuri da kuma ɗauko ko kaya ne daga wani wurin zuwa wani wurin da kuma buƙatu na yau da gobe hakan ka iya sa mutum ya iya koyon a tuƙin mota da kuma buƙatuwa a yayin da mutum zai yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari. Amma dai ita mota a kusan sauƙin tuƙa ta shine mallakarta.

Lamba mai albarka, to ban san ina wannan tambaya ta dosa ba, amma dai zan iya cewa, to na ma kaza faɗa. In ka ɗauki dai lambobi masu yawa saboda idan akazo maganar naira ina buƙatar naira ko kuma ince nairori.

Kana tara tsabar kuɗi? Idan muka ce sabar kudi idan muna nufin saba na saba da muke nufin, to kusan zan iya cewa bana taddawa sabo da a yanzu dai a Najeriya kusan ma babu kudin na saba. Akwai su a takadda, ko a dokoki, ko a tsarin kuɗin Najeriya akwai su. Amma sakamakon mutanen Najeriya ba su fiye amfani da su ko sun ƙi yin amfani da su. Kusan ma an haƙura an daina amfani da su a al'amuran yau da gobe. Kuma ita takardar tsaba a yanzu, ko ince kuɗin tsaba yanzu in ka ce za ma ka yi amfani da su, biyar ɗin ma ta zama kaman fuƙika a yanzu. Kusan ba ta zama da wani amfani. Ko a canji aka ba ka ita, ba wani amfani take ba. Haka ma naira goma don kusan ma sau ɗin ma za a iya cewa kusan maɓaci. Sai kai kwanaki ma ba ka ga naira goma ko naira biyar ba saboda sun zama kaman ƙwandala da fuƙika. Ita kuma tsaba saboda ko yanayin kayan da muke sawa in ka sata za ka ga tana maka nauyi. To idan ana maganan saba nah sabar kudi, ba a taddawa. Sannan ana magana tsabar kuɗi na magana ta adadi, so kusan a yanzu kuɗaɗe sun koma bankuna. Kowa ya fiso ya gan su a cikin a lambobi. Ba tara su a matsayin takardar kuɗi ga tana a tare ba. Sai dai fa ku idan manyan kuɗi ne, daloli.

Kwarai kuwa ina dafe bakina lokacin hamma. Musamman da yake addini ya zo da haka cewa a duk lokacin da ka zo za ka yi hamma, so ka yi amfani da wani abu kamar tsumma, ko nace, uh, hankici, uh, ko kuma hannunka, ma'ana bayan hannunka ka rufe bakinka. Ah, nima nakan aikata haka.